Ba na kiran bidiyo, koda yaushe ni ya zamanto ina abu mai mahimmanci ne. Sabilan da shi kiran bidiyo ba abu ne mai mahimmanci ba, akoda yaushe jajircewa ka ga aiki, itace zata taimaka maka a rayuwa, amma idan na ce zan tsaya ga kiran bidiyo, kiran bidiyo ba abu ne mai mahimmanci ba, wanda mutum zai tsaya ya maida hankali a kan shi.